Ni na fi son shinkafa musamman saboda sauƙin haɗa ta da nau'o'in miya da kayan haɗi daban-daban. Shinkafa tana ba ni damar jin daɗin abinci mai laushi da kuma sauƙin ci, kuma tana da dacewa a lokuta da yawa, ko da safe, ko da rana, ko kuma da dare. Kuma shinkafa tana da saurin shiryawa kuma tana ba ni zaɓuɓɓuka masu yawa kamar shinkafar farin gida ko kuma jollof ko shinkafa da wake wanda ke, ke sa bangajiya da ita. Dukka haka, hakan ba yana nufin ba na son tuwo bane. Tuwo shi ma abinci ne mai ƙarfi da kuma cika ciki musamman idan aka haɗa shi da miya mai daɗi kamar miyar taushe ko miyar kuka ko kuma okra. A wasu lokuta nakan ji daɗin tuwo saboda shi ma yana sa in ji na cika sosai.

Eh, wani lokaci na kan yi aiki bayan lokacin aiki idan akwai bukata. Yawanci hakan yana faruwa ne idan aikin yana da muhimmanci ko kuma ya taso a cikin gaggawa. Na kan yi kokarin kammala abin da ya rage min domin kada abubuwa su taru min. Sai dai ba kullum na ke yin hakan ba domin na kan kula da hutuna, hutuna domin ba na son gajiya sosai. Yin aiki bayan lokaci yana taimaka min don cimma burin aiki cikin tsari na.

Nakan yi amfani da intanet kusan kullum domin tana da mahimmanci a rayuwata ta yau da kullum. Ina amfani da ita wajen aiki ko wajen yin bincike kuma wajen karatu da samun sabbin bayanai masu amfani. Haka nakan yi amfani da intanet wajen sadarwa da mutane ta kafafen sada zumunta da kuma wasu manhajoji na saƙonni. Wasu lokuta kuma nakan yi amfani da ita domin nishaɗi kamar kallon bidiyo ko karanta wasu muhimman labarai. A takaice dai, intanet ta zama muhimmiyar hanya da ke taimaka min wajen sauƙaƙa ayyuka da kuma ƙara ilimi da kasancewa cikin haɗin kai duk duniya.

Jakata ta kuɗi tana da launin baƙi. Domin wannan launi yana da sauƙin kula kuma baya da saurin nuna datti. Haka kuma, launin baƙi yana ba da kyan gani mai nasuwa da ƙwarewa, wanda ya dace da amfani a wurare daban-daban kamar aiki ko fita waje. Ina son wannan launi, saboda yana haduwa da kusan kowani irin tufafi ba tare da wata matsala ba. Bugu da ƙari kuma, jakar tana da ƙarfi kuma tana da dakuna masu kyau da ke taimaka min wajen tsara kuɗi da katuna cikin tsari mai kyau. Gabaɗaya dai, launin jakata ta kuɗi yana ba ni jin daɗi, da kuma sauƙin amfani, da kuma ɗaurewa na dogon lokaci.

Nakan fi son miya mai ɗan kauri da ɗanɗano mai ƙarfi, musamman irin miya da ke da ganye da kayan lambu a cikinta. Ina jin daɗin miya irin su miyar taushe ko miyar okara saboda suna da daɗi kuma suna haɗuwa sosai da tuwo ko kuma tuwon shinkafa. Kuma irin waɗannan miya suna cika ciki kuma suna ba ni kujari na tsawon lokaci. Ina kuma son miya da aka dafa ta cikin tsari mai kyau, ba mai mai yawa ba domin ta kasance lafiyayya. Abin da ya fi jawo hankalina a miya shine ɗanɗano mai kyau kuma ƙanshinta yana da daɗi sosai da yadda take sa jin daɗi lokacin cin abinci.

A lokacin da babu wutar lantarki, nakan fara daidaita abubuwan da zan iya ba tare da lantarki ba domin kada lokaci ya ɓata. Sau da yawa, na kan yi amfani da haske na rana ko fitila wajen karatu ko rubutu ko sauran turani na ayyuka na gida, ko kuma wasu ayyuka da zan yi a nan gaba. Wasu lokuta kuma na kan yi hira da iyalai ko abokai domin ƙara kusanci da rage wasu damuwowi da nake fama da su. Idan yanayi ya ba ni dama, na kan ƙira ɗan motsa jiki ko fita waje domin samun iska da shaƙatawa. Taƙaitai, rashin wutar lantarki nakan ɗauke shi a matsayin dama ta rage dogaro da wasu na'urori sannan kuma in huta. Sannan in sake nutsuwa da kuma amfani da lokaci ta hanyoyi masu amfani.

Na fi son kayan marmari irin su ayaba da kuma tuffa, domin suna da sauƙin samu kuma suna da amfani sosai ga lafiyar jikin mutum. Ayaba tana ba ni kuzari cikin sauri kuma tana taimaka wa jiki ya samu ƙarfi, musamman lokacin da na gaji. Tuffa kuma ina son ta saboda tana da ɗanɗano mai daɗi kuma tana taimakawa wajen narkar da abinci. Haka kuma, na kanci kayan marmari domin kiyaye lafiyata da kuma ƙara bitamin cikin jikina da rage jin gajiya. A taikace ina son kayan marmari da ke da sauƙin ci da kuma daɗi kuma masu amfani ga lafiyar jiki.

Eh, nakan sanya turare kullum saboda yana bani jin daɗi da kuma natsuwa. Sannan yana ƙara kamshi mai daɗi ga jiki da kuma tufafi. Sanya turare yana taimaka min wajen samun ƙwarin gwiwa a wurin aiki ko wajen hulɗa da mutane masu mahimmanci ko lokacin fita waje. Kuma nakan zaɓi turare mai laushi da daɗin kamshi domin kada yayi ƙarfi sosai wanda zai sa mutane su ji daɗin kasancewa a kusa da ni. A wajena, sanya turare kullum ba kawai game da kamshi ba ne har ma hanyar nuna tsafta ce da kuma ladabi, ƙyaƙƙyawan hali a rayuwar yau da kullum.

Eh, ina da fanka a rufin ɗaki kuma nakan yi amfani da shi musamman ranakun zafi domin samun iska mai kyau da kuma kwanciyar hankali. Fanka yana taimakawa wajen rage zafi a cikin ɗaki sannan ya sa iska ta ratsa cikin gida. Sannan yana sauƙaƙa barci da shaƙatawa. Kuma nakan kunna famfa fanka yayin yin ayyuka a ɗaki domin jin daɗi da rage gajiya da ga yanayin zafi. Dakai da dai a wurina, fanka a rufin ɗaki yana da muhimmanci wajen samar da yanayi mai annashuwa kuma tsabta, dajin daɗi a rayuwa ta yau da kullum.

Na fi son amfani da sabulu mai laushi da kuma tsafta, wanda ba ya ƙara bushewa ko tsananin ƙanshi ƙafata. Wasu lokuta na kan yi amfani da sabulun na ruwa mai ɗanɗano ko ƙanshi mai laushi domin wanke hannuni. Yayin da na yi amfani da sabulu na musamman na wanka, domin fiska ko kuma a jikina, wanda ke sa fata ta kasance lafiya da kuma laushi. A haka kuma na kan zaɓi sabulu mai kyau wanda yake taimakawa wajen kawar da ƙura da kuma kawar da ƙwayoyin cuta da kuma ƙanshi mara daɗi amma ba tare da cutar da fata ba. A wajena irin sabulun da nake amfani da shi yana taimaka min wajen kiyaye tsafta da kuma lafiyar fata ta jin daɗi a rayuwar yau da gobe.

Ni na fi son AC fiye da fanka saboda AC yana ba da iska mai daɗi sosai sannan kuma a cikin sauƙi kuma yana da ikon daidaita sanyi cikin sauƙi. AC yana sa ɗaki ya kasance cikin kwanciyar hankali a duk yanayi, musamman a ranakun zafi sosai, yayin da fanka ke samar da iska amma baya iya sanya ɗaki kamar yadda AC zai sanya ɗaki. Tun daga haka nakan yi amfani da fanka a wasu lokuta idan ba a buƙatar sanyi sosai. Ko in ina so in samu iska mai laushi da motsi a cikin ɗaki. A gare ni AC yana taimaka min wajen samun rasuwa da bacci mai kyau da jin daɗi yayin zama a gida, yayin da fanka ke zama madadin sauƙi da kuma samar da iska.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa cikin shiri da kuma tsari domin tabbatar da cewa na samu abin da nake so a farashi mai kyau. Da farko, nakan duba kayayyakin da nake son saya. Sannan in kwatanta farashi a wurare daban-daban. Sannan in tantance ingancin kayan kafin in saya. Haka kuma nakan yi ƙoƙari in yi ciniki da ladabi da girmamawa ga masu sayarwa. Yayinda nakan iya yin sulhu ko sassauta farashi idan akwai damara ka. Wasu lokuta nakan lura da lokutan da kasuwa ba ta cika da mutane ba domin samun natsuwa yayin ciniki da kuma sauƙin samun kayan da nake bukata. A gare ni, yin ciniki a kasuwa ba kawai game da saye da sayarwa ba ne har ma hanyar samun kayayyaki masu inganci ne da kuma ƙwarewa wajen tattaunawa da jin daɗin haɗin kai da mutane a wurin kasuwa.

Eh ƙwarai nakan karanta jarida lokaci-lokaci musamman domin samun sabbin labarai da sanin abubuwan da ke faruwa a duniya da kuma cikin gida. Nakan fi mai da hankali wajen labaran siyasa da kuma labaran tattalin arziki da abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum domin su taimaka min madarar fahimtar yanayi da kuma yadda zan yanke shawara cikin wayewa. Kuma nakan karanta sassan nishaɗi da kuma na wasanni da al'adu domin samun natsuwa da shakatawa yayin karatu. Wasu lokuta nakan haɗa karatun jarida da bincike a intanet domin samun cikakken bayani game da labarin da ya ja hankalina. Atakai ce dai karanta jarida ba kawai nishaɗi bane har ma hanya ce ta ƙara ilimi da kuma wayewa da kasancewa cikin sahun masu fahimtar abubuwan da ke faruwa a rayuwa ta yau da kullum.

Eh, nakan iya ba da barkwanci lokaci-lokaci. Musamman idan yanayi ya dace ko ina son nishaɗantar da mutane waɗanda suke kusa da ni. Nakan zaɓi barkwanci mai ladabi da nishaɗi wanda ba zai ɓata wa kowa rai ko ya sa wani cikin damuwa ba. Kuma nakan lura da yanayin mutane da kuma muhalli kafin in ba da barkwanci domin tabbatar da cewa kowa zai ji daɗi da kuma nishaɗi. Wasu lokuta takan haɗa barkwanci da labarai ko abubuwan da suka faru domin su fi jan hankali da kuma su ba da nishaɗi. A wajena, bayar da barkwanci ba kawai nishaɗi bane har ma hanya ce ta haɗa mutane da kuma rage damuwa da ƙara jin daɗi a rayuwar mu yau da gobe.